Kana yin waƙa cikin zuciya, kana yin waƙa cikin zuciya. I, wani lokacin amman ba koda wani lokaci ba.

Yaya kake shirya ayyukan? Yaya kake shirya ayyukan? Waɗanne ayyukan kene akwai ayyuka da yawa kala kala ai.

Kana kunna tsaron batiri? Kana kunna tsaron batiri? Eh, ina kunna tsaron batiri amma da daddare kaɗai.

Kana yin aiki bayan lokacin? Kana yin aiki bayan lokacin? Eh, ina yin aiki bayan lokaci sosai.

Yaya kake aiki tare da ƙungiya? Yaya kake aiki tare da ƙungiya? Akwai hanyoyi da yawa na za a yi aiki tare da ƙungiya.

Sau nawa kake share gida? Sau nawa kake share gida? Ina share gida sau uku a rana.

Kana rike lema lokacin ruwa. Kana rike lema lokacin ruwa? Ae ina reke lema lokacin ruwa saboda jiki wa.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki a guri mai tsaro da tsafta yadda ba za su jiƙe ba.

Waɗanne apps kake amfani dasu sau da yawa? Ina amfani da applications da yawa kamar WhatsApp, Facebook.